A'a, eh takalman sirri ai dama tana cikin zuciya. Sai dai idan ka sokayi sirrin da wani kana iya gaya mai. To ni kuma bani da abokan sirrina, abokan sirrina kwatta kwatta matata ce. Daga matata bani da abokin sirri sai zuciyata kawai. Eh in ya wuce zuciyata, ya wuce matata to ba sirri bane. Eh, yadda nake kiyaye wa kawai shine na tabbatar da indai na wuce matata to babu wani sirri. Duk wanda na gaya wa zai iya faɗi. Eh, sai kuma abun da ya sha sirrin da ya shafe ni da mahaifana. To shi ma sirri ne wanda ya shafe mu, shi kuma nan matana ba sai ta sani ba. Ita ma in na gaya wa mamana na san sirri ne. To haka abin yake dai.